Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa kuna kunna Bluetooth kullum? Eh muna kunna Bluetooth kullum. Dan ni na kasance mutum ne ma'abocin amfani da Bluetooth. A taƙaice ma Bluetooth na wayata ban fiya kashe shi ba. So mafi yawancin lokuta zaka same shi a buɗe saboda ina yawan amfani da Bluetooth. Saboda daga na zo amfani da shi kawai jona sa zanyi a wuce wajen. Ba wai sai na tsaya ina ta kamekame ko wani duruduru na kunna shi da shauransa ba. Kawai ina taɓawa zai kunnu. Yauwa. So ina rage wa kaina aiki ne. Eh tsayayyen mata saboda shi Bluetooth da ake gani abu ne da mai sauƙin ayyuka. Saboda haka nima ina sauƙaƙa wa kaina aiki. In kunna ba wai in dinga amfani da dogon waya ba yana damu na yana tsinkewa saboda wajen aiki. Amma Bluetooth daga na jona shi ina taɓawa kawai zai yi abun nan zai fara aiki. Sannan in ya gama aiki zai zo ya gyaru. Like ina wajen aiki bana buƙatar igiyoyin nan saboda engineering yanzu nan sai a yaga shi.

Magana ta gaba mai tambaya yake cewa wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ni kuma na kasance ina amfani da tsintsiyar kwakwa. Didda wani lokacin nakan amfani da tsintsiyar laushi saboda share cikin ɗaki. Amma mafi yawancin lokaci nakan yi amfani da tsintsiya kwakwa saboda ya ɗan fi share abu mai ɗan nauyi. Kasan kana amfani da tsintsiyar kwakwa za ka share abu masu tudu kamar bolan. In tsintsiya yafi wancan kauri ne, yafi shi ƙwari. Saboda haka sharar da zakai, nauyin sharar da za ka share da tsintsiyal laushi ba za ka iya sha-- za like da tsintsiyar kwakwa ba zai sharu da tsintsiyar laushi ba sai dai ka rarrage shi, ka dinga rabashi ko kuma ka kwashe daban ka dawo ha ƙara zubawa. Amma ita kamata tsintsiyar kwakwa zan iya sharo shi har in fitar da shi daga wajen sannan inzo in ƙara sa barbaza shi ko kuma in kwashe tattara shi waje guda in kwashe. Ita kuma tsintsiyal laushi bata da wannan haƙurin. Yanzun nan za ta bararraje.

Mai tambaya ta gaba yake cewa sau nawa kake share gida? To magana ta domin Allah share gida wani nau'i ne na aiki wanda ba koyaushe ake yi ba. Na taso ne muna yin shara idan lokaci yayi ko kuma abu yayi dauɗa. Ba wai kawai za'a tashi ai ta sharewa ba ne. Dole waje yayi dauɗa kafin a share. Idan waje lafiyarsa ƙalau ba wanda zai share. Saboda haka ya danganta sau nawa wajen yayi dauɗa a rana, ko sau nawa yayi dauɗa to magana ta domin Allah share gida wani nau'i ne na aiki wanda ba kodayaushe ake yi ba. Idan zai dauɗa sau ɗaya, zamu share sau ɗaya amma idan bazai dauɗa ba a kwana huɗu ma ba wanda zai share wajen. Sai dai kawai a zauna ayi shimfiɗa a zaune. A karkaɗe waje may be ƙura ayi morphing amma indai ba haka ba. Itadhara za'a dinga yi abin da za'a dinga yi kenan a dinga rarrabe shi.

Magana ta gaba mai tambaya yake cewa kuɗin, nawa ne kuɗin wutar lantarki a wata? Kamar dai ana tambaya ne nawa nake biya kuɗin wutar lantarki. Wanda kaman ni gaskiya bana biya. Saboda wajen da nake zaune babu wutar lantarki. Muna zaune ne dai mu cajin mu a kamfani mu fito ko kuma mutane su tada inji. Amma indai ba haka ba babu wutan lantarki a nan haka amma garuruwan da suke da shi, zaka samu mutane suna biyan kuɗin wutar lantarki nera dubu biyu, dubu uku har da masu dubu huɗu ma. Amma dai gaskiya baya wuce dubu biyar yauwa. Sannan majority yanzu ma an fi amfani da wannan abun nan dai yake da suna, ah ka ji ta da suna wannan abun nan ɗin da kowa yake amfani da shi na zamani prepaid meter. Wanda ita mita ce da take auna wutar da kake sha. To zaka biya abunda ka sha ne in wutarka ta ƙare ka siya, in wutarka bata ƙare ba ka ci gaba da sha kai kaɗai. Adadin da ka sha adadin da zaka biya kenan ba ruwan wani da kai. Iya abunda ka biya iya shi za a zaka sha in ta ƙare ka siya.

Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa kana siyan kaya a yanar gizo? Wanda eh ina siya, amma ba kasa fai ba. Ma'ana ba ko da yaushe ba. Nakan siyi kaya a yanar gizo sau ɗaya kai, a ta kai ce ma dai zan iya cewa ni ban taɓa siyaba yanzu. Na ma tuna ƙasancewar yadda ake ha'intar mutane a yanar gizo. Zaka iya zuwa ka danna oda, ka tarar cewa abinda kake siya ma ashe toy ne, kayan wasan yara. Kai kome biyu kana tallisa biyu ne cewa mota tayi araha. Ko kuma eeh wannan abun blender ne grater ne ashe eh abinda zaka yi amfani da shi ashe na wasan yara ne. Kaga ire-iren wannan abubuwan ba gani zakayi ba. Ni duk wannan abun yana daga ciki. Sannan kuma zaka iya shiga website ɗin da ba nasu ba, inda su wajen yanar gizon ba tasu ba ce ta kamfanin. Wanni ne yayi scama ne ya je ya buɗe nashi, wanda zaka dinga sayayya a ciki. Kaga akwai matsala.